Kana kunna tsaron batiri, tsaron batiri ina kunnawa wani lokaci in batirin ya yi ƙasa ba in ya fara yin ƙasa don in samu wanda ya rage ya daɗe mun ina kunnawa.

Rubutun, rubutun ka yana da kyau? Rubutuna to ai an ce yabon kai jahilci, amma ni a yayin da nake gani rubutuna na da kyau. Ban dai san yadda wani zai ganshi ba, amma ni a gurina rubutuna yana da kyau.

Ka na koyo wata yare, ina koyo wata yare mana ina koyo Turanci, ina koyo Indiya, yaren Indiya sanman kuma ina koyo Faransanci, France kenan ina koyo.